Eh, ina iya tsalle igiya. Hassali ma wasani da nake sanye shi tare da yan uwana. A ko da yaushe idan muna sanyin wannan wasa muna fita bayan gida ne inda ya fi fadin fili sai mu sami igiyar, mutum biyu su riƙe ta kowane ɓangare sai a danganci lata, mutum daya kuma yana tsalle, yana tsalle yana tsallake igiyar. Wani lokacin kuma ina wannan wasan maneni kaɗai ba tare da kowa ba sai in riƙe igiya ta in yi wasanni kaɗai.

Ina jin hayaniya a koda yaushe a cikin gidana. Wani lokacin hayaniyar tana zuwa ne daga TV, talabijin ke nan. Wani lokacin kuma hayaniyar tana zuwa daga ƙofar gida, a yayin da yara suke wasa ko suke buga ƙwallo. Wani lokacin hayaniya tana zuwa daga almajirai da suke zuwa ƙofar gida yin bara. Wani lokacin kuma hayaniyar tana zuwa ne daga yara ma a cikin gida.

Ina duba saƙonni a wurin aiki sau adadi da yawa, saboda a duk lokacin da aka turo saƙo ina dubawa domin in bada martani. Idan saƙon wanda yake buƙatar aikin gaggawa ne sai in yi shi a lokacin, wanda kuma yake buƙatar dogon zango sai in rubuta shi domin tabbatar da cewa ban manta ba. Haka na ke yi da saƙonni.

Eh, ina ba da shawara a aiki domin abokan aikina sukan ce na iya ba da shawara. Saboda haka duk wanda yake da wata matsala zai zo in bashi shawara. Saboda ina ba da shawara ne cikin natsuwa da kuma zurfin tunani. Ko waye na ba wa shawara idan ya yi amfani da ita, ana yawan samun nasara cikin ikon Allah.

A lokacin da babu wutar lantarki, ina amfani da sola waɗanda ke amfani da hasken rana. A zamanin yanzu, mutane sun daina dogaro da wutar lantarki, musamman a irin ƙasashen Afirka da ba mu da tabbacacciyar wuta. Mutane suna saka sola da take amfani da rana a gidajen su. Yanda ko da babu wutar lantarki, za ka iya amfani da abubuwan ka na gida, za ka ga haske, za ka ci fanka, za ka kalli TV, za ka kunna firinji, kai za ka yi duk wani abu da kake bukata wanda wutar lantarki take yi maka.

Mafi akasari na fisan gudun fanka na daidaito. Daidai tsakiya-tsakiya. Idan fankar mai namba biyar ce, ina iya tsayawa a namba uku. Idan lambar mai nam-- idan fankar mai namba uku ce, ina iya tsayawa a namba ta biyu. Bana son sanyi yayawa, sannan bana son zafi yayawa. Saboda haka nake tsayawa tsaka-tsakiya. A lokacin da zafi yake da yawa kuma ina iya kaiwa ƙarshe. Lokacin da kuma babu zafi kwata-kwata, idan da sanyi ina iya ƙin kunnawa ma gaba ɗaya.

A zahirin gaskiya na fi son kayan gishiri akan kayan zaki. Kayan zaki da naci kaɗan zai inji yagundireni, da wuriwuri nake gajiya da jin shi, amma kuma kayan gishiri suna min dadi sannan ba na gajiya da jin su. Ina cin kayan gishiri kamar su soyayyar awara, soyayyar nama, kafikaza kuma duk ma wasu abubuwa da ake yin su da gishiri.

Ido na launin baƙi ke gare shi kamar yadda mafi yawancin mutanen da suke wannan nahiya tamu suke da wannan nahiya tamu ita ce nahiyar Afirka. Yawancin mutanen da suke nan wurin idonsu baƙi ne ko kuma launin brown. Saboda haka ido na baƙi ne ba kamar na Turawa ba da ka ke iya ganin shi kala kala da ya danganci shuɗi ko ruwan ƙasa.

Eh, ina iya kunna wuta a duk lokacin da bu-- buƙatar hakan ta taso. Amma ina yawan guje makulli kunna wuta. Idan dai har akwai wanda zai iya kunna wutan bayan ni a lokacin, ina iya bar mashi ya kunna. Amma idan naga babu sarki sai Allah dole ni zan kunna ba tare da wani taimako ba, ina yin hakan.

Abincin da na fi so shine tuwon shinkafa miyar taushe. Wannan abinci ma ban ci kayan shi ba, na fi so a yi min shi ranar Sallah kaɗai. Lokacin da ake cikin farin ciki, wannan yana saba, na gajiya da shi. Ina kuma ɗukin Sallah tayi domin in ci wannan abinci. Idan aka yi mantuwa da shinkafa aka tuƙa shi, ya laushi sosai sosai sannan aka haɗa shi da miyar taushe, me daɗin gaske. Ina son wannan abinci sosai.

Ina son ice cream mai ɗanɗanon cakuleti. Dukan wani abu ma da ya danganci cakuleti ina son shi, amma musamman ice cream na fi son mai ɗanɗanon cakuleti. Musamman idan aka yi kasance bai fara narkewa ba, yana cikin ƙanƙara sosai da sosai, yana min daɗi in ci shi da na fito da shi daga cikin firinji.

A duk lokacin da na kamu da mura, ina yin abubuwa kamar haka. Na farko, ina fara guje wa dukkan wasu kayan sanyi. Ina daina shan ruwan sanyi. Sannan ina dafa shayi mai citta da kayan yaji, citta da kananfari da masoro. Idan na sha wannan shayi, ina jin sauƙi. Baya da haka kuma idan muran ta yi tsamari, ina iya haɗawa da maganin mura wanda ake sha da safe da yamma.

Idan abinci ya min raguwa, abin da nake yi da shi shine ina samun mazubi mai murfi in saka shi a ciki sannan in ajiye a cikin firinji wanda yake a kunne da wutar lantarki. Ba na son yin asarar abinci ta hanyar zubarwa. A wani lokutan ina ba wa almajirai idan sun yi bara, amma idan ban samu hakan ba, ina ajiyewa a cikin firinji domin a samu haɗuma ma a ci a wani lokaci na daban.

A duk yayin da nake son bayar da ra'ayina a wurin aiki, ina fara ɗaga hannuna ne domin in nuna cewa ina so in faɗi wani abu. Dan an zaɓi ni an ce in faɗi wannan abun, sai in faɗi abin da nake son bayani akai a daidai inda aka tambaye ni.

A'a, ba kullum nake sanya bel ba. Lokacin da nake sanya belt kawai lokacin da na saka wando ne, wanda yake da wurin na saka belt ɗin ko kuma skirt wanda yake da buƙatar a saka mashi belt. Nafiyin amfani da shi idan zan tafi wurin aiki, amma bana amfani da shi lokacin da nake zaune a gida.

Ina amfani da baƙin launin tawada. Ina amfani da shi wurin yin rubutu a kan alluna. Wani lokacin kuma ina amfani da shi wurin yin rubutu a kan ganyeyyaki. Wannan rubutu ana yin shi ne wani lokaci, ana yin shi, muna yin rubutar ƙur'ani da shi a jikin allo. Wani lokacin kuma in rubuta ƙur'ani a jikin ganye.

Eh, ina cire takalmi idan na fita da shi waje na dawo cikin gida. Amma kuma ina ƙara saka wani takalmin da nake san yawo da shi a cikin falo da kuma cikin ɗakunan bacci. Wannan takalmi an saka shi ne na musamman domin yawo a cikin gida saboda haka baya yin datti da wuri. Amma duk takalmin da ya kasance an fita da shi ƙofar gida cire shi ake bayan an dawo.

A duk safiya idan na farka, ina fara yin addu'an tashi daga bacci, domin in gode wa ubangiji da ya tashe ni da safe, ban mutu cikin dare ba, sannan ina zuwa banɗaki in wanke bakina, sannan in ɗaura alwala, in fito in yi sallah kafin kuma in shiga ɗaura abin karyin kumallo.

A lokutan rana na fi son lokacin safiya saboda a lokacin ne na gama bacci na huta. Zan tashi in ji kaina wasai, babu wata gajiya a tattare da ni. Idan na tashi da safe ina jin zan iya tunkarar kowane aiki da nake sanyi a rana. Amma da rana ta yi sai in gaji ko kuma lokacin dare da bacci kawai kake bukata.

Eh, ina cin salat musamman ma wanda aka haɗa shi da tumaturi da albasa da ƙuli ƙuli idan aka yanka shi sirisiri aka haɗa shi da tumaturi da albasa da kwakumba ko kuma gurji aka saka mashi ƙuli ƙuli. Wani lokacin aka haɗa da yaji da magi har da ɗan mai kaɗan. Hakan yana yin daɗi sosai da sosai. Wasu ma har ɗan nama ake sakawa. Ina ci sosai.

Eh, ina musabaha da mutane saboda haka koyarwar addininmu ne. Amma wannan musabaha da nake yi ta taƙaitane ga ƴan uwana mata. Addininmu bai bamu damar yin musabaha da mazaba. Idan na haɗu da ƴar uwata mace a waje ko a cikin gida, ina yin musabaha da ita domin samun lada.

Teburinmu na wurin aiki, ɗaya ɗaya ne ma kowane mutum. Kowane mutum yana da teburin shi tare da kujerar shi da yake aiki a wurin. Yanda za ka iya ajiye abin da kake bukata na ka kai kaɗai. Za ka iya zuwa da na'urar yanar gizonka, za ka iya zuwa da na'urar mai amfani da ƙwaƙwalwa wato kwamfuta, ka ajiye ta akan teburinka da dukkan wasu takardu da biranka da duk abin da kake bukata ba ta yata kura ba.

A'a, samm ba na son cin abincin titi. Idan da zai da sanyi, na fi son dafa abinci a gida in ci abu na. Idan kuma fita waje zanyi, ina iya dafa abinci na in fita da shi. Amma ba na son cin abincin titi saboda ban tabbatar da tsaftar shi ba. Mafi akaasari indan ake yin abinciccikan titi ba sa kula da tsaftar muhalli da ta abincin da suke dafawa. Ana samun ƙazanta da kuma kwasar ƙuɓyowin cututtuka kuma lokacin abincin kai shima baya yin ɗaɗi.

A'a, ba na son yin ficikin tufafi. Na fi son yin tufafi wanda yake da fadi wanda zai tabbatar ban ci mazu a cikin shi ba. Ina son saka riga mai fadi ko kuma daƙatan wando wanda ba zan takura a cikin shi ba, sannan in ɗaura da hijabi wanda yake da fadi a sama. Ba na son tufafi ɗin ficiki saboda yana takura, yana kanin fashi mai kyau.

Eh, ina buga rubutu da sauri, kuma na koyi hakan ne tun ina ƙaramar yarinya. Ana bani kwamfuta a gidanmu domin yin rubutu. Ina iya samun littafi na yara na karatun labarai in kwafi abin da yake jiki. Tun ina yi a hankali a hankali har na koyi yin rubutu da sauri da sauri. Yanzu haka na ƙware, ina iya yi da sauri da sauri.

Na fi son yin amfani da fensir saboda yana tuna min da lokacin yaranta ta. Sannan idan ka yi rubutu da fensir, kana da damar gogewa idan ka rubuta abin da ba shi ka ke so ka rubuta ba. Wanda akasari alƙalami ba shi da wannan damar. Idan ka yi rubutu da fensir yana yin kyau sosai, yana fitowa da kyau. Sannan in kana buƙatar goge wani abu ka rubuta wa, za ka iya amfani da kilina don ka shafe shi ka sake sabo.

Abin da nake yi da farko idan na isa ofis shine ina gaisawa da mutane, ina gaisawa da mutane ɗaya bayan ɗaya. Duk wanda na gani ina gaishe shi in tambayi ya daren shi ya kasance. Hakan yana ƙara dangon soyayya da ƙauna tsakanina da ma'aikatan da suke wurin aiki.

Ina son yin wasanni kala kala amma wasan da nafi son yi shine wasan hawa doki. Ina da doki wanda nake, yake da suna Max. A duk lokacin da nake son yin nishaɗi da yin wasa, ina kan fita da shi bayan gari, in hau shi, in ta tiƙa gudu, haka yana so, yana saka inji daɗi a jikina, inji ban da matsalar komai a duniya.

Eh, ina iya yin iyo a cikin kowane ruwa. Ko mai girman shi na koyi yin iyo tun ina ƙaramar yarinya. Naka koya mun saboda gudun kada in ƙu faɗa ruwa, yili mai ciki wannan yana haifar da yara su mutu idan ba su iya iyo ba. Saboda haka na koya ina da ƙananan shekaru. A yanzu haka wasu lokutan ina zuwa swimming pool in yi iyo na inda nake so.

Gaskiya, zafi sam baya yi min daɗi. Saboda haka ina ƙoƙarin a duk sanda nake jin zafi in kunna fanka. A lokacin da babu wutar lantarki, ina tabbatarwa ina yawo da ƙaramar fankata wadda ake yi mata caji. Koda ƙarama ce tana iya ba da iska mai ƙarfi. Idan babu wutar lantarki da za ta ba da fankar sama, sai in kunna yar ƙarama ta in sha iska saboda ba na iya jurewa zafi.

Ina aje takardun aiki a cikin fayil fayil da nake rubuta sunansu. Dukkan wata takardar aiki da take buƙatar ajiye ta, ina yi mata fayil, in rubuta mata suna, in ajiye saboda tsaro. Wannan yana taimaka min wurin tantance wace takarda ce a wane muhalli idan na gama sai in jera su a cikin durowowi domin ɗauko wa sanda nake bukata.

Eh, ina amfani da kunnen waya musamman a lokacin da nake waje bana gida. Ina amfani da su ne saboda bana so in takurawa mutanen da suke waje, kada su dinga jin abin da nake cewa waya ta. Hakan ba zai saka musu zan takura masu ba sannan zan iya cin abu a duk karen da nake so ba tare da tunanin wani zai takura ba.

Lawin da na fi so shine launin ja. Launin ja yana ya daukar ido, yana da kyau. Ina son shi a cikin abubuwa da yawa. Ina son launin ja a tufafi, ina son launin ja a furanni, ina son launin ja a kayan gida irin su kujeru da labulaye. Launin ja yana haska kawa. Launin ja yana da kyau a ido musamman a furanni da filawoyi.

Takalmin da na fi so shine takalmi wanda ba shi da tudu, saboda ina shan wahala wurin yin afani da takalmi mai tudu ƙafa ta ba ta saba ba. Sanan ina son takalmi sau ciki wanda yake da daɗi, yake da laushi wurin takawa. Ba na son takalmi wanda yake da igiyoyi da sai an ɗaure su, an kwance su lokacin daake buƙatar sakawa. Na fi son takalmin da zai min sauƙin tafiya a duk sanda nake bukata.

Eh, ina yin addu'a kullum saboda ni Musulma ce. Ina buƙatar yin addu'a domin kariya. Ina buƙatar yin addu'a domin in samu amsar addu'o'ina. A duk lokacin da na tashi daga bacci, ina yin addu'ar tashi daga bacci in gode wa Allah da ya tashe ni daga cikin wannan bacci. Ina yin addu'a idan zan shiga banɗaki, ina yin addu'a idan na fito daga banɗaki. Ina yin addu'a idan na ga ma'anwala, ina yin addu'a a cikin sallata sannan ina yin addu'a bayan na gama sallah. Sannan ina yin addu'ar safiya ina kuma yin ta marice. Sannan ina yin addu'a ayayin da zan kwanta bacci saboda Ubangiji ya kare ni a cikin bacina, ya kare ni daga sharrin aljanu da na mutanen da za su yi aiko min sharri a lokacin da nake bacci. Addu'a tana kare ni, tana kiyaye ni kuma tana sa in ji natsuwa saboda nasan Allah yana kare ni.

A'a, ba na rera waƙa a cikin banɗakin wanka. Domin kuwa na yarda da cewa akwai aljanu a cikin banɗaki. Saboda aljanu suna zama a cikin banɗaki saboda wuri ne da mafi akasari akwai rashin tsafta a wasu lokuta. Saboda haka duk abin da zai saka in ja hankalin aljanu ina kiyaye mashi. Idan na shiga wanka ina yin abin da ya kai ne, wato in yi wanka, in yi sauri, in fito. Ba na tsayawa ɓata lokaci wurin yin waƙe-waƙe.

Abin da ya fi mahimmanci a cikin abotakantaka shine yarda da amana. Ya kasance abokinka, kana iya yarda da shi, kana iya ba shi amanarka ba tare da tunanin zai ci maka amana ba. Abokaina ina mutunta su, ina daraja su, ina riƙe musu amana a duk lokacin da suka ba ni, ina girmama su ba na bankada sirrinsu.

Ina jagorantar mutane ta hanyar mu'amalantar su cikin nuna ƙauna da gyara cikin kyautatawa. Ina jagorantar mutane ta hanyar nuna musu wannan aiki ne, zamuyi na haɗaka, ba aiki ne da zan tilasta musu ba. Ina son jan mutanen da nake jagoranta a jika, ina son kyautata musu.

Ina jin farin ciki matuƙa, aduk ranan da za a yi albashi, saboda idan an yi albashi ina iya yin duk abin da nake so da kuɗina da suka shigo a wannan wata. Kafin albashin ya shigo, ma mafi aka sare, ina lissafa abubuwan da zan yi da albashin, yadda idan ya shigo, zan je in yi duk abin da nake so. Ranar albashi ranar farin ciki ce saboda za a ci daɗi.

Ina amfani da kafofin watsa labarai na Instagram da Facebook da kuma WhatsApp. Ko wanne daga cikin wannan kafofin watsa labarai ana iya turo sakonnin labarai a cikin shi. Na dai na amfani da rediyo saboda ta zama tsohuwar yayi yanzu. Amma a duk lokacin da na buɗe wayata na shiga shafina na Instagram ko na Facebook ina iya ganin dukkan labaran da nake so.

Na fi son zama a birni saboda akwai abubuwa da yawa da kake samu a birni da ba za ka samu a ƙauye ba. Birni yana tattare da samun abubuwa masu sauƙin rayuwa. A birni ba a kunna wuta a itace ana amfani da gas wurin sauƙaƙe rayuwa. A birni akwai abubuwan sauƙaƙe rayuwa kamar su TV, kamar su talabijin kenan, akwai irin su firinji, akwai irin su firiza. Akwai abubuwan masarufi masu kyau da suke ɗaukan ido ba kamar a ƙauye ba.

A'a, wurin aikinmu baya buƙatar yunifom kowa yana saka abin da yake son sakawa ne a ranar da yake son sakawa. Wurin aikinmu makaranta ce, saboda haka makaranta ce kuma ta jami'a ko ɗalibai basa buƙatar saka yunifom. Malamai ma kuwa basa da buƙatar saka yunifom. Kullum za ka sa kayan da kake so ka saka ne cikin aminci.

Eh, ina iya rera waƙa musamman a yayin da nake cikin farin ciki. A yayin da nake cikin farin ciki ina samun waƙa wadda take da daɗi, wadda ke magana akan soyayya ko wadda ke magana akan zumunci ko lumana ina iya rera ta. Lokacin da nake cikin ɓacin rai kuma ina iya rera waƙoƙin da suke tana dauke da baitoci na ɓacin rai.

Ina yankan farce sau ɗaya a kowane sati. Ina yankan farce a kowace Juma'a da kowace sati saboda hakan sunna ne wanda yake nufin cewa koyarwa ne na Annabi Muhammad SAW a cikin addinin Musulunci. A kowace Juma'a ina yanke farce na kafin in tafi masallacin Juma'a.

Eh, ina son yin turare kullum saboda bana son jin wari a jikina ko ya yake. Aduk sanda na tashi daga bacci bayan na yi wanka, ina saka turaren hammata, ina saka na jiki sannan ina saka na jikin kaya. Sannan a duk lokacin da na fara jin iska ta fara canzawa, ina iya ƙara saka turare a jikina. Lokacin da zan kwanta bacci ma ina son shafa turare domin in yi bacci cikin aminci da ƙanshi.

Akwai abubuwa da yawa da nake tunawa da su na lokacin ina yaro, amma abin da bazan taɓa mantawa da shi ba shine ranar da aka kaɗe ni da mota a kan ƙafata. Wata ranar sallah ne a lokacin da nake shekara takwas. Mama ta aike ni in fita in sayo gishiri. Na tafi hanyar da zan dawo kawai na ji an taka mun ƙafa. Na fadi ƙasa, mota ta bi ta kan ƙafata. Haka nai, nai tsaf da sallah da garyayyen ƙafa.

Inda nake cin abinci a wurin aiki, wani gidan abinci ne wanda yake a kusa da inda muke aiki. A ko da yaushe idan an fita cin abinci ina zuwa wannan wuri domin siyan abinci. Abincin da nake siya a wurin nan sun hada da shinkafa da miya, taliya da miya da ma doya da miya.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Adak bayan mako, ina wannan sabuntawa ne kowane mako a lokacin da na lura kwamfutata taɗan fara yin abubuwa ba tare da sauri ba. Ina kunna yanar gizo sai in shiga cikin settings in je in fara sabuntawa.

Rana ta fi kowacce kyau a mako, ita ce ranar Juma'a. Ranar Juma'a tana da matuƙar amfani a wurina saboda a Musulunci an nuna mana amfaninta. A kowace Juma'a, nakan tashi da wuri in shirya da wuri domin zuwa masallaci in sallah. Wannan rana tana da matuƙar muhimmanci a wurina.

Ina kallon madubi a lokuta mabambanta a cikin rana, musamman ma, sau biyu a lokacin da na fito daga wanka, da safe da yamma. Da safe idan na shiga wanka, idan na fito idan zan shirya ina tsayawa a gaban madubi, domin in shafa mai in shirya da yamma ma haka, hakan take faruwa.

Eh, ina raba ayyuka musamman ga ɗalibai da suke ƙarƙashina. A duk lokacin da na shiga aji na koyar da wani abu, ina tabbatarwa na ba su aiki domin tabbatar da ganewarsu akan abin da na koya musu, zan rubuta musu abin da nake son tambayansu, in rarraba musu kowa ya kawo nashi ansar.

Eh, muna yin amfani da ruwan rijiya a gidan mu lokaci zuwa lokaci. Muna da ƙatuwar rijiya wadda aka rufe ta da marfi na ƙarfe. Wannan ruwa na cikin rijiyan amma ba shi da daɗi wurin sha, saboda haka ba ma shan shi. Amfanin da muke yi da shi kawai shine muna wanke banɗaki, muna yin floshin, sannan muna wanke wanke da shi. Amma ko wanki ma ba ma iya samu muyi da shi saboda ruwan yana da zartsi sosai kuma baya kumfa.

Burina a aiki shine gabatar da aikina da kyau da kyau yadda ba za a samu matsala a cikinsa ba. A ko da yaushe idan zan yi kowane aiki, ina tabbatarwa na saka dukkan hankalina da tunani a ciki. Nayi shi cikin ƙwazo da hikima saboda kada a taɓa samun matsala ta wurina. Babban burina baya wuce kada a taɓa samun matsala daga gareni.

Na fi son hawan matattakala akan hawa lift saboda a nan ƙasarmu ta Najeriya lokuta da dama ana iya samun matsala da lift wadda tana iya ɗaukewa ba a kan hanya saboda matsalar wutar lantarki. Saboda haka nafison bin matattakala hankali kwance kada inje in makale a lift.

Ina ƙidayayyar kayayyaki sau biyu a rana. Da safe idan an shigo da su ina bin su ɗaya bayan ɗaya, in ƙidaya su, in saka su a cikin mazugunsu a cikin jeri sannan da yamma suma ina ƙidayayyar sauran kayayyakin da za a shigo da su kowane in saka shi a cikin mahallinsa.

Eh yana iya hawan keke. Asali ma tun ina ƙaramar yarinya nake hawan keke. Yayana shine ya koya min hawa keke. Tun ina hawa ina faɗuwa har na iya in hau, in tuƙa, in je duk inda nake so. Har zuwa yanzu ina son hawa keke saboda yana taimaka min wurin, wurin motsa jiki da sauransu.

Bikin da nafi so shine bikin babbar sallah. Ana yin shi ne sau ɗaya a kowace shekara. Ina son bikin babbar sallah saboda ana yanka ƙatan sa, a soya shi kowa yaci ya yi farin ciki. Sannan ana ciye-ciye, ana shaye-shayen abubuwa masu daɗi. Bayan ga haka kuma, wani abun da yake burge ni ga bikin babbar sallah shine ana zuwa zumunci. Kamar ni muna zuwa gidan kakata mu gaishe ta a kowane sallah.

Ina jira alayi ta hanyar tsayawa a bayan duk wanda na tarar na ƙarshe. Ina son zuwa wuri da wuri, amma duk da haka idan na tabbata idan na samu wasu sun zo kafin ni, ina iya jira a bayan su. A lokacin da nake jira, ina iya yin abubuwa kamar in buɗe wayata, ina duba shafukan sa da zumunta kamar su Instagram, WhatsApp ko kuma Telegram domin in duba saƙonnina ko kuma in ga me duniya take ciki, har ƙan labarai.

Eh, ina amfani da matashin wuya musamman idan zan yi doguwar tafiya a mota ko a jirgin sama. Yana taimaka min wurin kada wuya na ya lanƙwashe idan ina yin gajaren barci, yanda ba zan tashi da ciwon wuya ba idan ina da doguwar tafiya a mota ina saka matashin wuya. Sai in jinginar da kai na akan kujerar mota in yi barci na ba tare da takura ba. Haka za ni yi kuma a jirgin sama. Zan iya sakawa in jingina akan kujera ba tare da tunani wuya na zai yi min ciwo ba.

Unguwar mu, unguwar yan gayu ce. Ana kiranta da estate ne, dukkan gidajen cikin wannan unguwa tamu, dukkan su iri ɗaya ne. Kalan gate ɗinsu, kalan pentinsu, kalan ƙofofunsu, kalan ɗakunansu komai iri ɗaya ne. A wannan unguwa tamu, kowa yana kula da abin da ya shafe shi. Mutane basu fiye gutsuri-tsoma ba akan abun da bai shafe su ba. Muna da tituna me kyau a kowane layi. Muna da ƙwan lantarki a kowane ƙofar gida. Unguwa ce mai daɗin zama.

Ina wanke kayayyaki a kowace ranar Lahadi na kowane mako. Ina wanke kaya ranar Lahadi ne saboda ranar ne ba na zuwa aiki. A kowace Lahadi ina tashi da sassafiya in kunna karatun ƙur'ani a wayata sai in tattaro kayan da suka yi datti a cikin wannan makon in tafi da su wurin injin wanki. In zuba su a ciki ina wankewa, ina ɗauraiwa, ina matsewa, ina shanyawa.

Irin fim ɗin da nake son kallo shine fina finan yaƙi. Kallon irin wannan fina finai yana saka ni cikin nishadi ina so in ga ana guje guje da kama kamai. Ina so inga ana harbe harben bindigogi, da harsashai yana burge ni sosai. Yana saka ni in ji na natsu ina son sanin abin da zai faru a gaba.

Gaskiya ba na son tofar da mi yau, amma idan hakan ta kama ni dole ina tabbatarwa in tufar a cikin banɗaki. Idan na tofar a cikin banɗaki ina wanke makwarara in tabbatar ya bi, saboda ba na so in ga mutum ya tofar da yawu a ƙasa a kan hanya inda mutane za su gan shi. Hakan yana ɓata min rai sosai da sosai.

Ina karɓar kira lokuta da dama lokacin da nake yin aiki, amma wannan kira da nake karɓa baya da, yawanci baya da alaƙa da aikin da nake yi. Wasu lokuta ina ansan kira ne daga ƴan uwa, wasu lokuta ina ansan kira ne daga abokanai, wasu lokuta kuma ina ansan kira ne daga ɗalibai na.

Eh, ina iya ɗinka tufafi. Na koyi ɗinki tun ina 'yar shekara takwas. Tun ina yi da kaɗan-kaɗan ina koya akan keken ɗinkin mama na ina zuwa ina ɗinka kayan 'yar tsana. Har daga baya na fara koya da kyau da kyau. Har na shiga makarantar koyon ɗinki, na je na koyi ɗinki da kyau a wurin kwararru. Yanzu haka ina iya karɓar ɗinki a hannun mutane, in ɗinka masu yanda su ke da buƙata.

Ina ajiye makullai na a cikin durowi na, na ɗaki. Ina rarraba su a wurare daban daban saboda idan na rasa wani, kada in rasa wani. A lokacin da kuma nake son fita, ina ajiye wani a wani wuri na musamman a ƙofar gidana inda ko da ace na manta ko kuma wani ya zo, zan iya faɗa mashi inda yake ya bude ya shiga gida.

Eh ina mike jikina da safe. Hasali ma shine abin da nake fara yi idan na farka. Da zarar na farka daga bacci, nayi addu'an tashi daga bacci, idan na tashi ina ɗaga hannuna sama in mike, in tabbatar na mike ƙasusuwana. Hakan yana taimaka min in ji kowane ƙashi ya koma muhallin shi. Saboda a yayin da kake bacci kana takure ƙasusuwanka su kasance a tattakure, amma idan ka tashi kaɗan mimmikar da jikinka. Hakan zai saka kowane ƙashi ya koma muhallin shi. Kaji dadin tashi ka fara ayyukanka.

Na fi son kofi akan sha yi, saboda kofi ina sha shi kullum sau biyu a rana. In na tashi da safe, ina shan kofi saboda yana taimaka min wurin fara rayuwa, wurin fara ranata cikin kuzari. Wanda shayi baya yi min haka, amma kofi yana sa injin jikina ya min ƙwari, zan iya tanƙarar koma me nake sanye a wannan rana. Sannan a lokacin da nake son kwanciya bacci, wannan lokacin ina sha idan ba na son bacci ya zo min da wuri ko ina son karatu ko ina son yin wani aiki da yake buƙatar natsuwa.

Ina son duka tufafin auduga da na silki, amma dai kowanne ina so shi a lokuta mabanbanta. Tufafin auduga ina son saka su a rana lokacin da nake zirga-zirga nake yawo saboda suna da laushi a jiki basa takurawa wurin zirga-zirga. Amma tufafin silki na fi son su a yayin da zan kwanta bacci saboda suna bani nutsuwa wurin yin bacci.

Na fi son bas akan taksi saboda bas ta fi taksi girma. Saboda haka mutum ya fi watayawa a cikin bas. Duk sanda na ke san yin wata doguwar tafiya wadda take buƙatar in fita sha'in hau mota, ina tabbatarwa na zaɓa motar bas, saboda kana samun wuri yadda ba za ka matsu ba. A ƙasarin a ƙasarin lokuta taksi ana haɗa mata mutane da yawa, kamar mutum huɗu a baya ko mutum biyu a gaba kusa da direba wanda hakan yana matse mutane sosai da sosai.

A'a, ba kullum nake kunna Bluetooth ba. Ina kunna Bluetooth ne a iyakar lokacin da nake da bukata. Wanda mafi akasari ma lokacin da nake da taron mutane ne, inda nake buƙatar kara takaraɗe wuri. Kamar misali idan zan kunna kiɗa irin a taron suna ko kuma auren biki, shine nake amfani da Bluetooth in kunna waƙa daga kan wayata saboda ta kewaye ko ina a inda nake.

Muryata tana da hankali, hankali. Bana son yin magana da ƙarfi saboda ina jin kamar zan takura wa mutane. Na fi son yin magana a hankali. Ko da kuwa faɗa zan yi wa mutum ko kuma ina son jin kunnen mutum a kan wani abu, ina son yin magana a hankali saboda magana a hankali ta fi natsuwa, ta fi isar da sako yadda ake buƙata fiye da ka ɗaga muryarka wanda ba zai wani lokacin zai iya ƙin cin magudin da kake son ya isar da sako.

Ina tsara ayyukan da suka fi muhimmanci ta hanyar rubuta su a cikin littafi ko a takarda. Hakan zaisa in tuna dasu a sanda nake san yi ina jera sune ta hanyar da zanga ne wanda ya fi muhimmanci acan sama zuwa ƙasa ƙasa. Rubutawa da xanyi. Wannan zai sa idan na gama gaba ɗaya, zan samu babu ko ɗaya akan takardar.

Ina zuwa kasuwa a ranar laraba na kowane mako sabuda a ranar larabane kasuwar kauyenmu ta ke ci ina son zuwa ƙauyenmu duk ranar Laraba saboda cin kasuwa, saboda a ranar ana samun abubuwa da sauƙi. Ina zuwa in saya kayan masarufi, da kayan tufafin sakawa, da kayan abinci na gida da ma dukan abun da nake da buƙata.

Abin da nake ci a wurin aiki ya danganta da abin da nake sha'awa a ranar. A kullum idan na je wurin aiki da zaran rana ta yi, ina ɗaukan hutun sallah sannan in wuce gidan madafar abinci, in je in zaɓi abin da nake son ci a ranar. Mafi akasari ina ɗaukar taliya da miya da nama da ƙwai da salad da tumatiri da albasa. A wasu ranakun kuma ina cin wasu abubuwan kamar ɗanwake, amala ko kuma sakwara.

Ina amfani da wayar Samsung, ƙirar Samsung Galaxy A15. Na sayi wannan wayane a shekarar da ta gabata. Ina son aiki da ita saboda tana yi mun duk abin da nake bukata. Tana da kamara mai kyau sannan tana dukan abubuwan da nake bukata. Na hawa shafukansa da zumunta network dinta ma yana da kyau. Abin da kawai nake da shi na kalubale a wannan waya shine sauran cikar wurin ajiya. Yanzu haka wayata ta cika ɓam na kuma rasa inda zan saka abubuwan da nake ƙarawa.

Abin da nake yi don kiyaye lafiya ta shine cin abinci mi kyau, ingantacce. Cin abinci mai kyau yana taimakawa wurin jiki ya zauna da lafiya ba tare da samun matsaloli ba. Ina kiyaye cin abincin da bashi da yaji sosai, ba shi da kayan ɗanɗano sosai, wanda bazai cutar da jikina ba. Hakazalika ina kiyaye lafiya ta wurin shan ruwa mai tsabta. Shan ruwa mai tsabta yana tabbatar da lafiyar mutum, inda ba za ka kamu da cututtuka idan su kwalaraba ta hanyar shan ruwa mara tsabta.

Tufafin da nafi so shine riga da siket na atamfa da ɗankwali. Idan na saka riga da siket na atamfa, na ɗora ɗankwali na, sai kuma in samu hijabi na dogo wanda zai rufe ni har ƙasa in saka, wannan shiga tana min daɗi matuƙa. Tufafin dana fi so kenan saboda idan na saka inajin kaina cikin aminci banida damuwa ko kaɗan.

A kullum ina farkawa ƙarfe huɗun dare, saboda in tashi in gabatar da sallolin nafila. In na tashi ina fara ɗaura alaula, sannan in gabatar da sallolin nafila. Daga nan sai in zauna ina tasbihi in jira har asuba ta yi. Idan asuba tayi, zanyi sallolin raka'a tanil fajiri, sannan in yi sallar asuba. Wannan shine lokacin da nake farkawa.

A, i na son barkonu. Ina son barkono da yaji a cikin abinci. A salima, idan babu yaji a cikin abinci, ina jin wani abu bai cika ba. Ba na jin zafin barkono sosai a abinci. Idan har abinci ma yaji bai ji ba, ina iya zuwa in dauko abu na in ƙara. Abincin da suke da yaji sun fi mun daɗi a baki akan wanda ba shi da shi.

Kiɗan da nake son ji shine kiɗan waƙoƙin Larabawa. Irin wannan Larabawa waƙoƙin Larabawa ana kiransu da nasheed. Waƙoƙi ne amma kuma suna ɗauke da ma'ana da ilmantarwa da faɗakarwa. Waƙoƙi ne wanda idan kana saurara za ka ji kana ilmantuwa kana fa'idantuwa.

A'a, ba na tara tsabar kuɗi. Tun ina yarinya da nake tara tsabar kuɗi ina ajewa a banki, ban kuma ba. A yanzu da na girma, lokaci zamani ya canza, an samu ci gaba. Ana aje kuɗi a cikin banki, hakan ya fi sauƙi kuma ba shi da hatsari. Ba ka tunanin wani zai shigo gidanka ya sace. Saboda haka a asusun banki nake ajiye kuɗina. Ba na tara tsabar kuɗi.

Abinda yake sakani yin dariya shine inga ɗana a cikin farin ciki da walwala, adik sanda ya buɗe bakin shi yana dariya, hakan nima yana sanyani dariya. Ko adik lokacin da ya ƙoƙari rarrafe ko tafiya, hakan yana sanya ni dariya. Kai duk kuma wani abu da ya shafe shi, dariya yake saka ni.

Eh, a kullum, ina rufe kofar gida na, a koda yaushe, saboda tsaro bana taɓa barin gidana a buɗe. Sanda nake buɗe gidana shine sanda wani ya zo yake buƙatar in buɗe mashi ya shigo. Wasu ahalin gidan ma suna da makulli, wanda idan sun zo kawai za su buɗe ne da kansu su shigo. Baƙo kuma idan, idan ya zo yana kwankwasawa sai a buɗe mashi.

Eh, ina kunna sanarwar apps saboda yana taimaka mun wurin sanin abin da yake gudana a cikin wannan app ɗin ba tare da na shiga ba. Misali, a duk lokacin da saƙo ya shigo ta app ɗin messenger ɗina, ina iya gani a saman wayata. Zai nuna mun ba sai na je na shiga ba, na nemo shi da kaina. Kunna sanarwar apps yana taimaka mun ina jin daɗin shi.

Na fi amfani da hannun dama na saboda ni ba damiya ce, baba haguwa bace ni. A duk lokacin da nake sanyin wani abu, hannun da nake fara kaiwa shine hannun dama. Hakan yana yin min dadi saboda a musulunci ma ko abinci zan ci, dole ne ka ci abinci da hannun dama saboda haka aka koyar da mu.

A duk lokacin da nake cikin damuwa, ina kunna karatun Kur'ani, in samu wuri wanda yake bashi da hayaniya, in zauna ni kaɗai, in kunna karatun Kur'ani a waya ta, in saka a kunni na ko kuma in ɗauko Kur'anin da kan shi, in buɗe in karanta da kai na. Wannan yana saka zuciyar ta a cikin natsuwa in ji dukkan abin da yake damu na ma ya yaye cikin ƙanƙanin lokaci.

Eh, ina cin tafarnuwa amma gaskiya ba na son cin ta haka na. Na fi so ya kasance in markaɗa ta sannan a soya ta a cikin mai kuma ina son cin tafarnuwa a cikin girki da ya kasance an sanya ta a farkon girki. Idan aka saka tafarnuwa bayan an kammala girki ba ta yin daɗi amma idan ya kasance a farkon girki aka soya ta a mai gaishenta yana fitowa kuma ba ta ƙarfi a cikin girkin.

A'a, ba na saka safa kullum. Ina saka safa ne kawai a lokacin da nake so fita waje. Amma inda ina zaune a gida, ba na san saka safa. Sai dai idan sanyi ake yi sosai da sosai ko kuma a lokacin da nake sanyin bacci, ina shafa mai a ƙafata sannan in saka safa. Saboda ƙafata ta ka sance da ɗumi, da santsi da laushi.

Kuɗin wutar lantarki da muke biya a kowane wata shine naira dubu uku. A kowane wata ma'aikatan wutar lantarki suna zuwa gidanmu su kawo mana bil. Shi wannan bil a jiki ake rubuta kuɗin da za a biya. Mafi a kasari muna ganin naira dubu uku ko abin da yake sama da haka. Idan sun kawo wannan bil za mu biya, in muka basu kuɗin sai su bamu risiti.

A'a, ba na tafiye tafiye domin kasuwanci saboda kasuwanci na ina yi shi ne daga gida. Abin da nake siyarwa baya buƙatar sai na yi tafiye tafiye kafin in sayar da shi. Ina zaune gare a gida ake kawo mun abin da zan sayar. In hau yanar gizo, in tallata shi, mutane su saka order, su ce suna so, in aika musu duk inda suke so a fadin duniya. Amma ni dai ba na zuwa ko ina.

Ina tsarkake gida sau biyu a kowace rana da safe idan na tashi bayan an ci abinci an dan babbata wuri ina sharewa in goge in yi mopping din ko ina da ko ina in karkade kujeru in goge saman teburi da kichen dina da ko ina da ko ina. Sannan da yamma ma ina sake share gida kafin in kwanta bacci.

A'a, bana yin waƙa a cikin zuciya. Aduk sanda nake sonyin waƙa, ina yinta dai ta hanyar furta ta a wajen bakina, ban ma iya yinta a cikin zuciyata ba. Idan ina cikin mutane, ina iya yin shiru da bakina, amma duk sanda na ke son yin waƙa, ina furta ta ta fito waje yadda zan iya jin me nake faɗa.

Eh ina son cin citta a abinci saboda tana bawa abinci kamshi da dan dadi dadi na hade da yaji kadan kadan ina son a daka citta a haɗa ta da tafarnuwa a ɗan soya ta sama saman a farkon girki. Hakan yana sa abinci ƙanshi ga miyan musamman.

Ina aiki tare da kungiya ne ta hanyar raba kowa aikin shi. Idan aka bawa kowa abinda zaiyi hakan yanasa a gabatar da aiki cikin sauri da wurwuri ayishi kuma kai tsaye ba tare da bata lokaci ba idan aka haɗa aiki a cikin kungiya, yana ƙoƙari tambatar kowa ya gane abin da zai yi saboda a yi a gaba lokaci.

Ina magance damu aiki ta hanyar tinkaran matsala, kai tsaye in gano yadda zan yi maganinta. A duk lokacin da wata matsalar wurin aiki ta saka ni a cikin damuwa, abin da nake kawai shine gano hanyar da zan yi maganinta. Saboda idan na yi maganin wannan matsalar, damuwa ta za ta tafi ga baki ɗaya.

Ina amfani da tsintsiya kala uku a cikin gidana: tsintsiyar kwakwa, tsintsiyar laushi da kuma tsintsiya ta tsaye. Ina amfani da tsintsiyar kwakwa wajen share wuri wanda yake da kurji kurji kamar kan kafet da kuma interlock na tsakar gida. Ina amfani da tsintsiyar laushi wajen share kan tiles ko kuma siminti sannan ina amfani da tsintsiya ta tsaye zuwa karkaɗe yana.

Ina sasanta rikici a wurin aiki ta hanyar tattaru waɗanda rikicin ya shafa, in zaunar da su, in yi musu magana cikin hikima da adalci, in saurari kowanne in gano ta inda matsalar ta fara, sannan in faɗa ma kowa gaskiya akan yadda zai gyara abin da ya aikata. Haka na ke sasanta rikici.

Babbar nasarar da na samu a aiki a shekarun da ta gabata, ta alif dubu biyu da ashirin da biyar, shine bani lambar yabo da girmamawa saboda yi take da aiki cikin yarda da amana. Na fi kowa a cikin wurin da nake aiki. Shine babbar nasarar da na samu.

Eh, ina kwana a ciki, a can cikin ɗaki ma kuwa ba na son kwana a waje. Ko da kuwa babu wuta ko da kuwa akwai zafi. Ina son kwana a can cikin daki akan gadona. Wasu mutanen suna iya kwanciya da tsaksar gida a lokacin da ake da zafi amma ni ba na so. Na fi son kwanciya a ciki.

Ina haɗuwa da abokan ciniki ta hanyar kafafen sada zumunta na yanar gizo gizo. Bana haɗuwa da abokan ciniki ido da ido. Ina kan wayata zan gani, zan ɗora abubuwan da nake sayarwa. In ɗora hotonansu da bidiyoyinsu. Idan abokin ciniki ya gani yana so, zai ɗauki hoton abu ya turo min. In faɗa mashi farashi ya biya sannan in aika mashi inda yake.

Eh, ina kunna tsaron batiri akan waya ta, domin kare batiri na daga yin zafi ko kuma ya cika yayi ta cigaba da caji wanda hakan ze iya saka shi ya kumbura ko kuma ya fashe. Ina kunna tsaron batiri saboda ya tabbatar da cewa batirina yana lafiya ko da yaushe.

Ina son yin hutu na a gida na tare da iyaye na da yan uwana maza da mata tare da mijina da kuma ɗa na. Hakan ya fi mun daɗi akan in fita in je wani wuri. Idan ma zan fita in je wani wuri ko in fita daga ƙasar, na fi so mu tafi tare da kowa da kowa na gidan mu.

Jada walin aikin mu yana cike da tsari na yarda za a gabatar da rana. A jikin takardar jadawalin aiki ana rubuta abubuwan da ake son cimmawa a rana, tun daga safiya har zuwa yamma lokacin da za a tashi daga wurin aiki. Kowa zaibi wannan jadawali domin cimma abubuwan da aka kayyade.

Ina yin tafi ne ta hanyar haɗa hannuwa na guda biyu, in bubbu ga su raf, raf, raf. Ina yin tafi ne ga wanda ya cancanci wannan tafi daga guri na. Aduk sanda wani yake gabatar da wani jawabi a wurin wani taro inda na ji maganarsa ta burge ni, ina iya yin tafi.

Eh, ina fatan samun ci gaba domin a duk abin da nake yi, fata na ke nan in samu ci gaba, in samu, in samu abin da zai ƙara haɓaka min abin da nake kai. A duk abin da na ɗauko fata na ke nan in samu ci gaba a kan shi.

Eh, ina duba daftarin kuɗi domin in ga hanyar da na bi na karkashe kuɗaɗe. A kowane mako ina tsayawa in samu rana guda in duba jadawalin daftarin kuɗina domin in ga shiga da fitar kuɗi da inda na kashe kuɗi, in yi lissafi in ga abin da ya shigo da wanda ya fita.

Eh, yana iya raba wurin da nake da ayanar gizo, saboda mutanen da muke ciniki da cinikayya da su, su san a inda nake zaune. Hakan kuma, zai sa su ma in gan inda su ke domin aika mu su da kaya. Nima kuma idan aikowa za suyi su ɗauka, sai su yi inda za su zo su same ni.

Irin jakar da nake amfani da ita shine jaka mai faɗi wacce zata ɗauki dukkan abunda nake bukata musamman idan zan tafi wajen aiki. Ina ɗaukan jaka wacce nake iya saka mata makullaye na, da laptop ɗina, da littattafai na, dasu biru ka, da man lebe, da ma dukkan abinda zan bukata a ranar.

A'a, ba na iya riƙe riga a aljihu na, saboda mafi a kasari ana yi min aljihun jikin kaya ne 'yan ƙananu. Idan ina son ajiyar riga, ina iya ɗaukan wani ledan daban in ninke in saka a ciki ko in saka a cikin jakata in yi yawo da shi. Amma aji huna ya yi wa rigan ƙanƙanta.

Lamba ta mai albarka ita ce lambar yabo da aka ba ni a ƙarshen shekarar da ta gabata. A ko wace shekara ana ba wa ma'aikata lambar yabo. Wannan shekara da ta gabata an bani lambar yabo ta ma'aikaciya da tafi kowa ƙwazo da yin aiki a kanƙare.

Abincin da nake ci da safiya shine shayi da burodi. Ina dafa shayina da citta, da kanamfari, da masoro, da siga sannan in saka madara. Shi kuma burodi na ina iya soya mashi kwai in saka a ciki ko kuma in ci shi tare da ƙosai ko awara kuma ina dangwala da miya ko kuma a shafa mashi bota.